Ni dai murya na tana da ƙarfi fa, bani da murya mai, mai hankali yanda kuke ji haka. Murya na da ƙarfi.

A ni ina amfani da internet so da yawa. Zan iya ce a twenty four hours lokacin da nake bacci ne kawai bana amfani da internet. Ina amfani da internet sosai.

To mu abun dayake bamu kwarin gwiwa aiki kawai shine tunanin cewa wata rana komai zai, zai dawo normal. Saboda mu masu aikin gwamnati ba wani dadi muke jiba amma dai munada, munada hope for the better. Kawai shine abunda yake ba mu kwarin gwiwa kenan.

Indai ina jin damuwa, abin da nake yi, zama nake yi in yi shiru in ta tunani ya zan yi in fita daga damuwan. Hanyan mafita daga damuwan kuma gaskiya bani jin dadi indai ina, ina da damuwa.

A inda ruwa yana zuwa ina neman hanyar gida ne da wuri. Ina neman hanyar gida in kuma ina gida ne to, zan rufe ko in tsaya a cikin ɗaki na in yi barci.

Ina zuwa kasuwa ran sati sati, ran Asabar. Asabar na fi zuwa kasuwa. Don ran da ba ni zuwa aiki kenan.

Ina ajiye kuɗi a cikin banki ne. Ɗan ƙaramin wanda nake yin abubuwa da shi kuma ina sa a walet yanda nake ajiye kuɗi nake nan.

Ina cire takalma a gida don kar kuran su shiga cikin ɗaki. Duk inda zan je ina cire takalma kafin in shiga ɗakin mutane da ɗakina.

So ɗaya nake tarkace gidan rana a rana. So ɗaya kafin infita daga gida da safe. In na dawo da yamma na shiga gida, to ba wani kunaye ba wani abu. So ɗaya rana nake yi. A sati a rana Asabar, Lahadi kuma sau biyu-biyu.

Ni bani jin tsoron komai sai tsoron Allah. Duk damuwan da yake duniya da mutum da zai bawa mutum tsoro in kana da Allah, Allah zai yaya kawo maka da shi. So ni babu abin da yake ban tsoro sai dai kawai jI tsoron Allah.

Ina son ciyar da hutu a United Kingdom ko America. In je in kalli wasan Manchester United saboda ni Manchester United fans ne. So inason ciyarda hutuna especially a England gaskiya.

Eh muna da manufa na wata wata. Akwai abubuwan da muke achieving kowane wata shine registration yawan food professional da suke registering a portal namu. Eh muna son su dinga karuwa kowane wata.

Nina fison Disamba. Saboda Disamba akwai hutu lafiyayyu. Watan Disamba ne na fiso. Idan muka je hutun Kirismas sai Janwari mu kedawo.

Ni na fi son in dai fanka karshen gudunsa lamba three ne domin standing fan nake amfani da shi. Karshen gudunsa lamba three ne to ni na fi son lamba two. Bai bani son lamba one is too slow, lamba three kuma is too high. Na fi son lamba two in dai wuta is normal current.

Ina ya bada barkwanci kai ina bada barkwanci sosai wa abokanai na, 'yan mu aikin mu duk ina basu barkwanci.

Ina shan ruwan ƴaƴan itace. Wani lokaci in bani jin dadi, na fi son shan ruwan ƴaƴan itace. Wato harbs ke nan. Don akwai wasu cututtukan da harbs ya fi aiki da wuri.

Ina kuka lokacin yankan albasa kai, amma ba kowane albasa ne ma yake de, zafi aka ba. Amma duk albasan da ke da zafi, ba sai ka zaba kuka ba dole ka yi kuka. Dole ka yi hawaye.

Eh gaskiya dai bantaɓa wani wai yankan kek pati a bikin ranar haihuwa naba. Duk ranar haihuwana abinda nake ina kai kaina waje ne. Take myself out. In je wani wajen hutu, in je in sha abun da na ke so, in ci abun da na ke so, in dawo gida. Inda nakeyi kenan, ko dani da budurwa na koni ɗaya na in budurwana bayanan. Haka na ke celebrating birthday na.

Ina share ɗakina so ɗaya a rana, kwata-kwata so ɗaya don in na fita da safe sai da yamma nake dawowa.

Ni aikina aikin gwamnati ne, kowa da department nashi, kowa da unit nashi, aikin da bai shafe ka ba ban ruwan ka dashi, aikin daya zo desk din ka shine kawai za ka yi. So bisa ga aikin da zo desk din mu ne yanzu wanda ya kamata su yi kowa za a raba mai nashi, kowa ya yi nashi aikin, yanda muke aikin muke naha.

Kai ni ina wanke kayayyakina duk lokacin da na samu time ne, duk lokacin da na samu damar wankewa ne. Amma yawanci weekend nake wanke wa, ran Asabar, ran Asabar da ran, Wednesday wani lokaci ran Laraba haka nake wanke wa.

Ni idanuna kullum suna kallon gaba. Kullum inda zan je, abin da zanyi shina ke tunawa inda launin idanuna suke kenan.

Ni na fi son furen Turawa da kuma furen Yorubawa. Fure biyu da nake ke fi so kenan. Furen Turawa da kuma na Yarbawa na ƙabila na kenan.

Ina fesa mosquito, fleet. Ina fesa mosquito fleet. Ina kuma amfani da mosquito coil ana kunna wa. Hayaƙin na koya, yana koran mosquitoes.

A'a ni kyautan kuɗi na fi son bayarwa. Idan na baka kyautan kuɗi sai ka sayi duk abin da kake son ka saya da shi. Eh na fi son bada kyautan kuɗi.

Abun da nake yi don nishaɗi shine gyara jikina, exercise da kuma wani lokacin inaɗan shan ɗan giya, sai inyi nishaɗi.

To, kowane koke-koke dai ana magance ta a hankali ne, ɗaya bisa ga ɗaya. In ka gama buɗe, kafin ka hau na biyu, a hankali ake magance kowane koke-koke da kuma haƙuri.

Muna ajiye kwafin, kwafin bayaninmu mana. Idan mukayi meeting, mukayi taro duk abunda aka faɗa mun rurrubuta muna ajiyewa saboda watarana za'azo a tambaye mu ko kuma mu yi aiki da shi.

A ba ni harsashi lokacin bacci. Ina kwana tare da mata na bata taɓa ce mun na harsashi ba. Ba ni snoring. Eh, lokacin da nake makaranta ina tare da roommate ba su taɓa ba ni damuwa ce wa, ce wa ina harsashi ba. No, so ba ni harsashi lokacin bacci.

Labulen roban muke da shi bana fabric ba, a gida a ofis duk labulen roban muke da shi ana adjustingashi bana fabric bane.

Aikinmu aikin gwamnati ne. Kowa na da department nashi, kowa na da unit nashi, kowa na da aikin da yake yi a kowace rana. Idan aikin ka ya zo tebur naka ka yi facing dinsa ka yi.